Sau nawa kake tsarkake gidanku a mako ko a wata? Kana yin tsarkakewa ne akai-akai ko sai idan ka ga buƙata ta taso? Wa ke taimaka maka wajen wannan aiki? Kai kaɗai ne ko tare da iyali? Kuma me yasa tsarkake gida yake da muhimmanci a rayuwarka? A tsarkake gida ba kawai aikin share ƙasa ko goge kaya ba ne. Aiki ne da ya shafi lafiya, tsari da kwanciyan hankali. Gida shine wurin hutun mutum, wurin da yake kwana, cin abinci da tarayya da iyali. Idan gida yana da tsafta, zuciya kan ji daɗi, tunani ya natsu, kuma jiki ya fi samun lafiya. Ga wasu mutane, tsarkakewa gida al'ada ce ta yau da kullum. Suna iya share ƙasa ko goge ɗaki kullum, ko da ba'a ga datti sosai ba. Wannan yana sa gida ya kasance a tsari a kowane lokaci. Ga wasu kuma suna tsarkake gida sau ɗaya ko sau biyu a mako, musamman a ranakun hutu. Duk hanyoyin da na kyau. Mutuƙar ana kula da tsafta yadda ya kamata. Yanayin aiki da rayuwa yana shafar sau nawa mutum ke tsarkake gidansa. Mutum mai yawan aiki na iya samun lokaci kaɗan, don haka yakan zabi kwanaki na musamman domin tsarkakewa sosai. A irin wannan hali, tara lokaci yana da mahimmanci domin kada aiki ya tara ya zama nauyi. Tsarkake gida yana da alaƙa mai tsaye da lafiya. Datti, ƙura da tarkace, na iya haifar da cututtuka musamman ga yara da tsofaffi. Tsarkakewa akai-akai na rage ƙwayoyin cuta. Yana sa iska a gida ta zama mai kyau. Wannan na taimakawa kowa ya rayu cikin ƙoshin lafiya. A bangaren tunani, tsaftace gida na iya rage damuwa. Idan gida ya cika da kaya ba tsari, zuciya kan ji nauyi. Amma idan komai yana wurinsa, mutum kan ji kamar yana da iko da rayuwarsa. Wannan ƙaramar nasara ta tsari na iya ƙara ƙwarin gwiwa da farin ciki. A wasu gidaje, tsarkakewa aiki ne na haɗin kai. Iyali sukan raba ayyuka, wani ya share, wani ya goge, wani ya tattara kaya. Wannan ba wai yana rage wahala kaɗai ba, har yana ƙarfafa zumunci da koyar da yara muhimmancin tsafta da alhaki. A al'ada da addini, tsafta tana da matsayi na musamman. Ana ɗaukar tsafta a matsayin ginshiƙi na kyaukyawar rayuwa. Tsarkake gida, tufafi da jiki yana nuna kulawa da kai da kuma mutunta waɗanda ke zaune tare da kai. Wannan fahimta tana da- tana sa mutane su ɗauki tsarkakewa da muhimmanci ba matsayin wahala ba. Duk da haka, tsarkakewa ba dole ba ne ya zama abin gajiya. Idan aka raba aiki zuwa ƙananan sassa, kamar tsarkakewa ɗaki ɗaya a rana, aikin yakan fi sauƙi. Yin tsari da amfani da kayan aiki masu dacewa na iya rage lokaci da ƙoƙari. A ƙarshe, tambayar sau nawa kake tsarkake gidanku? Tana da alaƙa da yadda kake kula da kanka da mutanen da ke.

Ta wace hanya kake taimakawa mutane a rayuwar ka ta yau da kullum? Kana taimako ne da kuɗi, lokaci, shawara ko kalmomin karfafawa? Kana ganin taimako dole ne ya zama babba kafin a kirga shi? Kuma me yasa taimako, taimakawa mutane yake da muhimanci a gare ka? Taimakawa mutane ɗaya ne daga cikin manyan ayyuka da ke gina al'umma mai ƙarfi. Ba lallai sai mutum yana da dukiya ko matsayi ba kafin ya taimaka. Sau da yawa, ƙananan ayyuka ne ke yin babban tasiri. Murmushi, sauraro ko ɗan lokaci na kulawa na iya canza yadda wani yake ji ko kallo rayuwa. A wasu lokuta, taimako yana zuwa ne ta hanyar sauraro. Mutum na iya fuskantar matsala amma abin da yake bukata shine wanda zai saurare shi ba tare da hukunci ba. Sauraro mai kyau yana da, yana ba da damar mutum ya fitar da abin da ke ransa ya samu sauki a zuciya. Wannan irin taimako baya buƙatar kuɗi amma yana buƙatar hakuri da tausayi. Taimako na iya kasancewa ta aiki kai tsaye, yin taimako a gida, taimakawa makwabta ko shiga ayyukansa kai, ayyukansa kai duk hanyoyi ne na tallafawa wasu. Irin wannan taimako yana nuna cewa kai ba ka, ba ka rayu don kan ka kaɗai ba. Kana kula da jin dadin waɗanda ke kewaye da kai. A wurin aiki, taimakawa mutane na iya kasancewa ta hanyar raba ilimi da ƙwarewa. Idan ka ga abokin aiki yana buƙatar taimako, ka ba shi shawara ko ka nuna masa hanya. Wannan yana ƙarfafa haɗin kai da inganta sakamakon aiki gaba ɗaya. Al'umma ko ƙungiya da ke da al'adar taimakon juna kan fi samun nasara. Taimako na, taimako na kuɗi ma wani bangare ne amma ba shi kaɗai ba ne. Ba kowa ke da iko bayar da kuɗi ba amma kowa na iya bayar da wani abu, lokaci, kokari ko ilimi. Muhimmancin taimako yana cin niyya da gaskiya, ba girman, ba girman abin da aka bayar ba. A wasu lokuta, taimakawa mutane na nufin nuna musu hanya, ba yin komai a madadinsu ba. Taimakawa mutum ya koyi yadda zai taimake kansa yana da tasiri mai daurewa. Wannan na ƙarfafa dogaro da kai da karewa, ƙwarewa, maimakon dogaro da wasu kawai. Taimako yana kuma da tasiri ga mai bayarwa. Mutum da ke taimakawa wasu sau da yawa yakan ji gamsuwa da farin ciki. Wannan jin dadi yana fitowa ne daga sanin cewa ka yi abu mai kyau, ka sauƙaƙa wa wani ko ka kawo canji mai kyau ko da ƙanana ne. Wannan yana ƙarfafa zuciya da gina kwanciyar alaƙa da mutane. Duk da haka, taimako yana buƙatar daidaito. Yana da muhimmanci mutum ya taimaka ba tare da cutar da kansa ba. Sanin iyaka yana taimakawa mutum ya ci gaba da taimako cikin ƙoshin lafiya da natsuwa. Taimako mai kyau shine wanda ke gina duka bangarori biyu, mai bayarwa da mai karɓa. Akarshe tambayar yaya kake taimakawa mutane tambaya ce ta dabi'a.

Kana kuka ne idan kana yankan albasa? Shin idanuwan ka sukan yi ja ko hawaye su zubo ba tare da ka, da ka so ba? Kana da wata dabara da kake amfani da ita don rage kukan kuma me ya sa albasa kaɗai take da wannan iko sa mutane kuka? Yankan albasa abu ne na yau da kullum a girki amma kusan kowa ya taɓa fuskantar wannan matsala ta kuka. Ko mutum yana da kwarewa a girki ko a a, idan wuka ta fara yanke albasa sau da yawa idanu sukan fara zubar da hawaye. Wannan abu yana da sauƙin gani amma idan aka duba sosai yana ɗauke da bayanai masu ban sha'awa game da jiki, kimiyya da rayuwar yau da kullum. Dalilin da ya sa ake kuka lokacin yankan albasa yana da alaƙa da abin da ke cikin albasa. Lokacin da aka yanke ta tana sakin wani abu da ke tashi zuwa iska. Wannan abu, wannan abu yana shiga ido yana tayar da jijiyoyin ido sai jiki ya mayar da martani ta hanyar fita da hawaye domin ya kare ido. Hawaye a nan ba alamar baƙin ciki ba ne, kariya ce ta jiki. Duk da haka yadda mutane ke amsawa ya bambanta. Wasu sukan yi kuka sosai har su kasa ci gaba da yankan, yayin da wasu kuma hawaye kaɗan ne kawai ke fitowa. Wannan bambanci na iya danganta da irin albasa, yanayin ɗaki koma yadda mutum ya ke da ƙarfi a ido. Wasu albasa sun fi ƙarfi suna sa kuka yayi yawa. A cikin gidaje da dama mutane sun kirikiri dabaru don rage kuka lokacin yankan albasa. Wasu sukan wanke albasa da ruwa kafin yanka, wasu sukan yanka ta kusa da fan ko daga domin iska ta ɗauke abin da ke tayar da ido. Akwai kuma masu saka tabarau ko su riƙe numfashi na ɗan lokaci. Duk waɗannan hanyoyi suna nuna yadda mutane ke ƙoƙarin daidaita rayuwa da ƙananan kalubale. Yankan albasa da kuka suna da wani bangare na al'ada da labari. Sau da yawa ana yin dariya a kan mutum idan yana kuka saboda albasa domin ba kuka ne na bakin ciki ba. Wannan dariya tana rage nauyi tana da aiki, tana sa aiki ya zama mai sauƙi. A wasu lokuta yara sukan koyi girki ta wannan hanya suna fahimtar cewa kuka ba kowace yana nufin raɗaɗi ba. Abu mai ban sha'awa shine yadda albasa duk da wannan matsala ta kuka take da muhimmanci a girki. Albasa tana ba abinci ɗanɗano, ƙamshi da launi. Yawanci girki, girke-girke ba sa cika armashi idan babu albasa. Saboda haka mutane suna jure kuka domin su samu sakamakon mai kyau a ƙarshe. Yankan albasa na nuna ina kuma koya mana darasi game da haƙuri. Duk da rashin jin daɗin da kake zuwa tare da kuka mutum yakan ci gaba da-

Kana zuwa aiki akan lokaci kowace rana, me ke taimaka maka ka isa wurin aiki da wuri, tsari, nisan hanya ko ɗabi'a. Yaya kake ji idan ka makara zuwa aiki? Kuma me yasa zuwa aiki a lokaci daidai yake da muhimmanci ga mutum da wurin aikinsa? Zukowa aiki a lokaci daidai yana daga cikin muhimman halaye da kwararu a kowane irin aiki. Ba wai isa wurin aiki kaɗai ba ne, yana nuna yadda mutum ke mutunta aikinsa, lokacinsa da mutanen da yake aiki tare da su. Lokaci abu ne mai daraja kuma yadda mutum ke sarrafa shi yakan bayyana irin halinsa da jajjircewarsa. Ga mutane da dama, zuwa aiki akan lokaci yana buƙatar tsari tun daga safe. Tashi da wuri, shirya kaya da tarar hanya tafiya duk suna taka rawa. Mutum da ke da tsari yakan rage yiwuwar makara domin ya riga ya tanada lokacin da zai iya fuskantar cunkoso ko wata matsala ta bazata. Zukowa aiki da wuri na iya ba mutum damar shirya wa kafin fara aiki. Wannan lokaci na ƙarin mintuna kaɗan yana taimakawa mutum ya duba abin da zai yi a rana, ya tara ayyukansa kuma ya shiga aiki da natsuwa. A gefe guda kuma, zuwa aiki a makare kan sa mutum ya shiga aikin cikin hanzari da damuwa. A wurin aiki, zuwa akan lokaci yana shafar yadda ake kallon mutum. Abokin aiki ko shugaba yakan dauki mutum mai zuwa da wuri a matsayin mai alhaki da amincewa. Idan mutum yana yawan makara, hakan na iya haifar da rashin jin daɗi ga wasu. Musamman idan aiki yana buƙatar haɗin kai. Sai dai rayuwa ba koyaushe take tafiya yadda ake tara ba. Wani lokaci cunkoson hanya, rashin lafiya ko matsalar gida na iya sa mutum ya makara. A irin wannan yanayi, abin da ya fi muhimmanci shine sadarwa. Fada wa wanda ya dace tun da wuri yana nuna gaskiya da kulawa kuma yana rage matsala. Zukowa aiki a lokaci daidai ba wai al'amari ne na ladabi kaɗai ba, yana da tasiri na ingancin aiki. Lokacin da mutum ya fara aiki a lokacin da aka tsara, yakan samu ishashen lokaci don kammula ayyukansa ba tare da gaggawa ba. Wannan yana rage kuskure kuma yana ƙara inganci. A bangaren tunani, zuwa aiki da wuri na iya rage damuwa. Mutum da ya saba zuwa akan lokaci yakan ji yana da iko da ranarsa, ba ya fara aiki da jin laifi ko fargaba. Wannan yanayi na natsuwa yana iya shafar yadda mutum ke hulɗa da abokan aiki da kuma yadda yake yanke shawara. A wasu al'adu da wuraren aiki, ana ɗaukar lokaci da muhimmanci sosai, yayin da a wasu wurare ake sassauci duk da haka. Ko da a wurin da ake sassauci, zuwa akan lokaci yana nuna ƙwarewa da mutunci. Yana nuna cewa mutum yana ɗaukar aikinsa da muhimmanci. A karshe, tambayar kana zuwa aiki lokaci daidai tambaya ce da ta shafi ɗabi'a.

Me yake sa ka ji kana da ƙarfi da ƙwarin gwiwa a wurin aiki? Shin kalaman yabo ne daga shugaba, nasara da ka samu ko ganin tasirin aikinka ga wasu? Kana samun ƙwarin gwiwa ne daga kanka ko daga mutanen da ke kewaye da kai? Kuma me yasa ƙwarin gwiwa yake da muhimmanci wajen yin aiki mai kyau? Ƙwarin gwiwa ginshiƙi ne na aiki mai inganci. Idan mutum yana da ƙwarin gwiwa, yakan shiga aiki da zuciya ɗaya ba tare da tsoro ko shakka mai yawa ba. Wannan yanayi yana taimakawa mutum ya fuskanci kalubale da ƙarfin hali, ya yanke shawara da tabaci kuma ya ci gaba ko da abubuwa sun yi wahala. Ga mutane da dama, nasara ko da ƙanana ce na bada ƙwarin gwiwa sosai. Lokacin da aka kammala wani aiki cikin nasara, mutum yakan ji cewa ƙoƙarinsa yana da amfani. Wannan jin nasara yana ƙarfafa zuciya, yana sa mutum ya yarda da ƙwarewarsa ya kuma shirya fuskantar aiki na gaba da ƙarfin ƙarfin hali. Yabo da godiya daga shugabanni ko abokan aiki ma suna da tasiri mai girma. Lokacin da aka yaba wa mutum saboda aikinsa, yakan ji ana ganinsa ana daraja abin da yake yi. Wannan jin daraja yana ƙara masa ƙwarin gwiwa yana kuma ƙarfafa shi ya ci gaba da yin aiki tukuru. Ko kalma ɗaya ta godiya na iya canza yanayin zuciyar mutum gaba ɗaya. Ƙwarewa da ilimi suma manyan hanyoyi ne na samun ƙwarin gwiwa. Idan mutum ya san cewa yana da ƙwarewa da fahimta a abin da yake yi, yakan ji ya fi shirye ya fuskanci ayyuka masu wahala. Koyo akai akai, karɓar horo da neman ƙarin ilimi suna taimakawa mutum ya gina wannan amincewa da kansa. Yanayi wurin aiki yana taka rawa wajen gina ko rage ƙwarin gwiwa. Wurin aiki dake da goyon baya, sadarwa mai ƙyau da adalci yakan sa ma'aikata suji daɗin kasancewa a aiki a ciki. Idan mutum ya san cewa ana sauraron ra'ayinsa kuma ana mutunta shi, yakan fi samun ƙarfin gwiwa wajen bayyana tunaninsa da daukar alhaki. Haka kuma, ƙwarin gwiwa na iya fitowa daga manufar aiki. Idan mutum ya ga cewa aikinsa yana da ma'ana, yana taimakawa mutane, yana kawo canji ko yana gina al'umma, yakan ji ƙarin kuzari. Sanin cewa abin da kake yi yana da tasiri fiye da kai kaɗai yana ƙara durewar ƙwarin gwiwa. A bangaren kai, kula da lafiya da jin daɗi na taimakawa ƙwarin gwiwa. Mutum dake samun isasshen hutu, aminci mai ƙyau da lokacin shakatawa yakan fi jin daɗi a zuciya da jiki. Wannan yanayi mai kyau yana sa mutum ya shiga aiki da ƙarfin gwiwa da nassuwa. Sai dai, ƙwarin gwiwa ba abu ne da yake daidaita kullum ba. Akwai ranakun da mutum zai ji ƙasa, yayi shakka ko ya gaji. A irin wannan lokaci, tunatar da kai nasarorin da ka taɓa samu ko neman koyon baya.

Wacce miya ce idan aka ambata ka ji cikinka ya motsa? Kana fi son miya mai kauri ne ko mai laushi? Miyar ganye kake so ko ta nama? Kuma me yasa wasu miyoyi suke da matsayi na musamman a zuciyar mutum? Miya tana da muhimmiyar rawa a abincin Hausawa da sauran al'ummomi. Ba wai abin haɗa tuwo ko shinkafa kaɗai ba ce, miya ita ce ke ba abinci rai, dandano da armashi. Saboda yawa yana, yadda abinci zai dandana, ya dogara ne da irin miyar da aka yi masa. Ga mutane da dama, miya da suka fi so ita ce wadda suka taso suna ci tun suna ƙanana. Miyar da uwa ko kaka ke dafawa kan zama abin tunawa mai dadi. Ko da mutum ya girma ya je nesa, idan ya ci irin wannan miya, yakan ji kamar ya koma gida. Wannan haɗin kai tsakanin miya da kwakwalwa yana sa wasu miyoyi su zama na musamman. Wasu mutane suna son miya mai kauri da yawa da yawan kayan ciki. Irin wannan miya tana sa mutum ya ji ya ci abinci sosai, musamman idan aka haɗa ta da tuwo. Miyar ganye kamar miyar kuka, taushe ko zogale na da armashi da kamshi na musamman, kuma suna da amfani ga lafiya. A gefe guda kuma, akwai waɗanda suka fi son miya mai sauƙi da laushi. Miyar da ba ta da nauyi tana ba mutum damar jin dandano tuwo ko shinkafa sosai. Wasu sukan fi son miyar kifi, miyar wake ko miyar nama mai dannamai kaɗan saboda tana sa ciki ya ji dadi ba tare da nauyi ba. Dandano da kamshi sune ƙinshikan miya mai kyau. Hanyoyin da ake bi wajen dafa miya, irin kayan kamshi lokacin dafa ta da yadda aka haɗa kayan duk suna shafar sakamakon ƙarshe. Saboda haka, miya ɗaya na iya bambanta daga gida zuwa gida ko da suna da suna ɗaya. Miya ba abinci kaɗai ba ce, tana haɗa mutane. Lokacin da iyali suka zauna tare suna cin abinci, miya tana zama cibiyar taro. A lokutan bukukuwa ko taron dangi, irin miya da aka dafa kan nuna kulawa da girmamawa ga baƙi. Wannan yana ƙara wa miya daraja fiye da abinci na yau da kullum. A bangaren lafiya, miya na iya zama hanyar samun sinadarai masu amfani. Miyar ganye na ba bitamin, bitamin da ma'adanai, yayin da miyar nama ko kifi ke ba jiki ƙarfi. Zabin irin miya da ake ci na iya shafar yadda mutum yake ji a rana, ko yana jin ƙarfi ko nauyi. Haka kuma, zabin miya na iya canzawa da yanayi. A lokacin sanyi, mutane sukan fi son miya mai kauri da zafi. A lokacin zafi kuma, ana iya son miya mai sauƙi wadda ba ta da nauyi sosai. Wannan yana nuna yadda jiki ke buƙatar abinci daban daban gwargwadon lokaci. A ƙarshe, tambayar wanne irin miya kake fi so tambaya ce da ta haɗa dandano, al'ada da kwakwalwa.

Tambayar me kake yi da raguwar abinci ba tambaya ba tambaya ce mai sauƙi kaɗai ba. Tambaya ce da ta shafi ɗabi'a, tunani, tarbiyya da kuma yadda mutum ke kallon albarka. A rayuwar yau da kullum kusan kowa yana fuskantar raguwar abinci, ko daga girki na gida, liyafa ko cin abinci a wajen aiki. Amma yadda ake mu'amala da wannan raguwar abinci shine ke bambanta mutane. A wasu gidaje, raguwar abinci ana kallonsa a matsayin wani bangare na abinci na gaba. Ana adanawa cikin sabta, a rufe shi da kyau, a sanya a wuri mai dacewa domin a sake ci. Wannan ɗabi'a tana nuna tsari, kula da albarka da kuma fahimtar muhimmancin kaucewa ɓarna. A irin waɗannan gidaje, ana koya wa yara tun suna ƙanana cewa abinci ba abin wasa bane. A wasu lokuta kuma raguwar abinci yana zama abin rarrabawa. Mutane sukan ba maƙwabta, abokai ko masu buƙata. Wannan ba wai kawai rage ɓarnan abinci ba ne har ma yana ƙarfafa zumunci da taimakon juna. Abinci da ya rage daga girki na yau zai iya zama farin ciki ga wani a gobe. Akwai kuma waɗanda suke amfani da raguwar abinci ta hanyar sake sarrafa shi. Misali, raguwar shinkafa na iya zama shinkafar soyayya a washe gari. Raguwar tuwo kuma a yi masa gyara ya zama wani nau'in abincin daban. Wannan fasaha tana buƙatar tunani da ƙwarewa amma tana rage asara sosai. Sai dai a gaskiya akwai wuraren da raguwar abinci ake watsar da shi kai tsaye. Wani lokaci saboda rashin sani yadda za a adana shi, wani lokaci kuma saboda sakaci. Wannan hali yana da illa ta fuskar tattalin arziki da muhalli. Abinci da aka zubar yana nufin an ɓata kuɗi, lokaci da ƙoƙarin da aka yi wajen samar da shi. A bangaren muhalli, zubar da abinci yana ƙara yawan shara da ke taruwa. Wannan na iya haifar da wari, kwayoyin cuta da kuma gurbata muhalli. Saboda haka yadda muke mu'amala da raguwar abinci yana da tasiri fiye da gidanmu kaɗai. Yana shafar al'umma gaba ɗaya. Daga mahangar tarbiyya, abin da mutum yake yi da raguwar abinci yana nuna irin koyarwa da ya samu. Mutum da aka koya masa darajar abinci zai yi ƙoƙari ya kiyaye shi. Wannan darasi yana da muhimmanci musamman ga matasa domin yana gina tunani, kula da albarka da rayuwa mai tsari. Haka kuma raguwar abinci na iya zama dama ta ƙirƙira mutane da dama suna koyon sabbin dabarun girki ta hanyar amfani da abin da ya rage. Wannan yana haɓaka basira da kuma sa mutum ya kalli abin da ya sake da shi a matsayin dama da matsala ba. A ƙarshe kuma tana.

Mene ne abu na farko da kake tunani idan aka ce canji a wurin aiki? Shin yanayin aiki ne, tsarin shugabanci ko yadda ake sadarwa? Kana son a canza dokoki ne ko al'adar aiki? Kuma me yasa kake gani wannan canjin zai inganta aikinka da cin da jin dadinka? A wurin aiki wurin aiki ba wuri bane na samun albashi kaɗai ba. Wuri ne da mutum ke shafe yawancin lokucinsa. Yana amfani da karfinsa da basiwarsa, da basirarsa. Saboda haka, yadda wurin aiki yake yana da tasiri kai tsaye ga ƙwazo, jin daɗi da inganci sakamako. Tambayar abin da ake so canzawa tana nuna da hangen nesa. Burin ganin wurin aiki ya zama mafi kyau fiye da yadda yake a yanzu. Ga mutane da dama, abu na farko da suke son canzawa shine yanayin sadarwa. Idan sadarwa ba ta da kyau, kuskure yakan yi waita, riki cewa ya karu kuma aiki ya ragu. Mutane kan so a samu bayan, bayaniyar hanya ta isar da umarni, karɓar ra'ayi da ba da martani. Lokacin da kowa ya san abin da ake tsammani, aiki yakan yi sauki. Wasu kuma suna son a canza tsarin shugabanci. Shugabanci mai kyau yana ƙarfafa ma'aikata, yana sauraron ra'ayoyinsu yana kuma ba su damar girma. Idan shugaba yana da adalci da buɗaɗɗen zuciya, ma'aikata sukan ji ana girmama su. Wannan canji na iya zaman daga sauran dokoki zuwa shugabanci mai fahimta da haɗin kai. Yanayin aiki da kayan aiki ma na daga cikin abubuwan da ake yawan son canzawa. Idan wurin aiki baya da kayan aiki masu dacewa ko yanayin da ba da kuma yanayin baya ba da damar natsuwa, aiki yakan zama wahala. Inganta kayan aiki, tsari da tsaftar muhalli na iya ƙara inganci da rage gajiya. Akwai kuma batun lokaci da nauyin aiki. Wasu ma'aikata suna son a daidaita jadawalin aiki domin a samu daidaito tsakanin aiki da rayuwar kai. Idan aiki ya yi yawa ba tare da hutu ba, gajiya da damuwa sukan yi tasiri ga tafiya da sakamako. Canje canje kamar, kamar sassaukar lokaci ko raba ayyuka na iya taimakawa sosai. Horo da damar ci gaba wani muhimmin abu ne da mutane ke son canzawa ko ingantawa. Ma'aikata suna son su koyi sabbin ƙwarewa, su samu horo, su ga hanyar ci gaba a aikinsu. Idan wurin aiki ya samar da waɗannan damar, ma'aikata sukan ji ana saka jari a kansu wanda ke ƙara masu ƙwarin gwiwa. Batun adalci da lada ma ba'a bar shi a baya ba. Wasu suna son a canza yadda ake tantance aiki, yadda ake ba da lada ko yadda ake daukar ma'aikata. Adalci yana gina amincewa. Idan mutane sun ga ana yin adalci, sukan yi aiki da zuciya ɗaya. Duk da haka, canji ba koyaushe yake da sauƙi ba. Yana buƙatar tattaunawa, fahimta da haƙuri.

Sau nawa kake goge haƙora a rana? Kana yin hakan da safe ne kawai, da dare ko har da rana? Kana yin amfani da buroshi mai laushi ne ko mai tauri? Kuma me yasa wannan tambaya take da muhimmanci ga lafiya da jin daɗin mutum? Gogewar haƙora abu ne na yau da kullum, amma sau da yawa ba mu san irin tasirin da ke tattare da yadda muke yinsa ba. Haƙora ba kawai don kyau ba ne. Su ne ginshiƙi na lafiyar baki, hanci da kuma abinci da muke ci. Lokacin da ba a kula da haƙora yadda ya kamata, cututtuka kamar su kuraje, gamshi da ciwon haƙora na iya tasowa. Yawanci masana lafiya sun ba da shawaran goge haƙora sau biyu a rana, da safe bayan an tashi daga barci da kuma da dare kafin a kwanta barci. Wannan tsarin yana taimakawa wajen cire tarkacen abinci da kwayoyin cuta da suka taru a cikin dare da rana. Idan ba a goge haƙora akai-akai ba, tarkace da ƙwayoyin cuta za su taru, wanda zai haifar da cututtuka masu yawa, bugu da kari. Amfani da man goge haƙora mai fluoride yana ƙara kariya ga haƙora. Fluoride yana taimakawa wajen ƙarfafa enamel, wanda ke rage yiwuwar kushewa ko lalacewa. Saboda haka sau nawa da yadda kake goge haƙora yana da tasiri kai tsaye ga karfin haƙoranka. Wasu mutane suna yin ƙarin gogewa a rana, musamman bayan cin abinci mai ɗanɗano, mai zaƙi ko mai tsami. Wannan yana taimakawa haƙora su kasance cikin tsafta kuma yana hana ƙamshi mara daɗi daga baki. Amma ya kamata a lura da cewa goga haƙora sau da yawa sosai ko da amfani da ƙarfi mai yawa na iya lalata enamel ɗin haƙori. Don haka, daidaito yana da muhimmanci. Haka kuma yadda muke goge haƙora yana shafar lafiyar baki gaba ɗaya. Gogewar da ba daidai ba na iya barin tarkace a tsakanin haƙora ko gum. Wannan na iya haifar da ciwon haƙori, kumburi a gums ko kari. Yin gogewar daidai tare da amfani da wuka mai laushi da fasaha mai kyau yana tabbatar da cewa ba a bar kowane bangare ba. A wasu lokuta goge haƙora ba wai kawai don lafiya ba ne, yana sa mutum jin daɗi da tsabta a baki. Saboda haka tambayar sau nawa kake goga haƙora tana da alaƙa da jin daɗi da amincewa da kai. Mutum da ke goge haƙora yadda ya kamata yakan ji tsafta da natsuwa wanda ke shafar yanayin sa gaba ɗaya, bugu da kari. Kulawa da haƙora na hada da ziyartar likitan haƙora akai akai. Bincike na lokaci lokaci yana taimakawa wajen gano matsaloli tun kafin su girma kuma yana da.

Me kake yi don kiyaye lafiya a rayuwarka ta yau da kullum? Shin kana kula da abincinka, motsa jiki ko yadda kake sarrafa damuwa? Ko kuwa kana yin gwaje-gwaje na lafiya lokaci-lokaci da ziyartar likita domin duba yanayin jikinka? Kuma me ya sa kiyaye lafiya yake da muhimmanci ga rayuwar da aiki? Lafiya ginshiƙi ne na rayuwa mai inganci, ba wai kawai rashin cuta ba ce. Har da kwanciyar hankali na tunani da jin daɗi na jiki. Mutum mai lafiya yakan iya gudanar da ayyukansa na yau da kullum ba tare da wahala ba. Yana iya fuskantar kalubale da jin daɗin hulɗa da mutane. Abinci mai kyau babban bangare ne na kiyaye lafiya. Mutane da yawa suna lura da yadda suke cin abinci, rage mai da sukari mai yawa, ƙara kayan ganye, yayan, yayan itace, hatsi da abinci mai sinadarai masu amfani. Cin abinci mai kyau yana ba jiki ƙarfi, yana kare shi daga cututtuka kuma yana inganta tsarin narkewar abinci. Motsa jiki wani muhimmin bangare ne. Yin motsa jiki akai-akai kamar tafiya, gudu ko yin aiki da nauyi yana taimakawa zuciya, sokoki da ƙasusuwa, bugu da ƙari. Motsa jiki na rage damuwa, yana ƙara kuzari da inganta yanayin tunani. A lokacin da mutum yake motsa jiki akai-akai, jiki yakan fi ƙarfin fuskantar cututtuka kuma yana rage haɗarin samun kiba da cututtuka masu alaƙa da rashin motsa jiki. Haka kuma, tsaftar kai da muhalli na daga cikin abubuwan da ke kiyaye lafiya. Wanke hannu, goga hakora, tsaftace muhalli da hana yaɗuwar ƙwayoyin cuta samu suna taimakawa jiki ya kasance cikin koshin lafiya. Wannan yana da alaƙa mai tsaye da kariya daga cututtuka masu sauƙi da na ƙwarai. Gudanar da damuwa wani muhimmiyar bangare ne. Mutane suna amfani da dabaru daban-daban kamar yin shaƙatawa, addu'a, tunani mai, mai natsuwa ko yin abubuwan da suke jin daɗi. Idan damuwa bai sarrafa jiki ba, yana iya haifar da matsaloli kamar ciwon zuciya, hau, hau, hawar jini da rashin lafiya na tunani. Kula da lafiya na tunani yana da muhimmanci kamar kula da jiki. Haka nan, yin gwaje-gwaje na lafiya lokaci-lokaci yana taimakawa mutum ya gano matsaloli tun kamin su girma. Ziyartar likita domin duba yanayin jiki, hanta ko zuciya yana ba da damar samun shawarwari da magani cikin lokaci. Wannan yana rage haɗarin cuta mai tsanani da kuma kiyaye ingancin rayuwa. Barci mai kyau kuma yana da tasiri sosai. Mutum da yake samun isasshen barci yakan ji kuzari, yana iya tunani cikin natsuwa da kuma yin aiki cikin inganci. Rashin barci na iya haifar da gajiya, rage ƙwazo da kuma.

Me kake saya idan ka je kasuwa? Kana zuwa ne don kayan abinci, tufafi, kayan masararfi ko kuma don abubuwan nishaɗi. Wane irin kasuwa kake fi so, ta zamani ko ta gargajiya? Kuma me ya sa zabar abin da za ka saya daga kasuwa yake da muhimmanci ga rayuwarka da bukatunka? Kasuwa wuri ne mai cika da rayuwa da motsi. Ba wai wurin sayayya kawai ba, wuri ne da ke haɗa mutane da dama, tun daga masu sayarwa, masu siye har zuwa masu sana'a da masu fasaha. Lokacin da mutum ya shiga kasuwa, yana shiga duniyar zabi, tattaunawa da fahimtar bukatun kansa da na wasu. Abinci na daga cikin abubuwan da yawanci mutane suke saya a kasuwa. Kayan lambu, ƴaƴan itace, nama, kifi da kayan masararfi suna samun fifiko saboda suna da muhimmanci ga lafiyar jiki. Zabin abin da za a saya yana buƙatar lura da inganci, farashi da bukata. Misali, mutum zai duba idan kayan lambu sun yi kyau, ƴaƴan itace sun yi sabo ko nama da kifi ba su lalace ba. Wannan kulawa tana tabbatar da cewa abin da za a ci yana da kyau kuma zai ba da kuzari na jiki. Haka kuma wasu mutane suna zuwa kasuwa don tufafi, takalma da kayan ado. Wannan yana nuna yadda mutum ke son inganta bayanarsa da kuma jin daɗin rayuwa. Zabin tufafi a kasuwa yakan haɗa abubuwa kamar launi, kayan aiki da sabo ko tsoho. Sau da yawa wannan zabi yana nuna halayen mutum, salonsa da abin da yake so ya bayyana ga duniya. Wasu kuma suna zuwa kasuwa don kayan gida da kayan aiki. Wannan ya haɗa da tukwane, kwano, bargo da kayan wanki. Abubuwan da mutum yake saya daga kasuwa a wannan fanni suna taimaka masa wajen gudanar da rayuwar cikin tsari da jin daɗi. Misali, siyan tukwane masu kyau yakan sa girki yayi sauƙi kuma yafi jin daɗi. Kasuwar gargajiya tana da wani banbanci da kasuwar zamani. A gargajiya ana samun abubuwa na gida, na hannu da kayan gargajiya da ke ɗauke da al'ada da tarihi. Wannan yana sa kasuwa ta zama wuri mai cike da lamari, al'adu da tarin abubuwa da suka shafi rayuwa. A kasuwar zamani kuma akwai kayayyaki masu sauri na zamani da kayan fasaha. Duk wurin, duk wurin yana da tasiri daban daban ga abin da mutum zai saya da kuma yadda zai ji a lokacin sayayya. Bugu da ƙari, zuwa kasuwa yana koyar da mutum dabarun zabi da ciniki. Mutum yakan koyi yaya ake tattaunawa, yaya ake duba farashi da yaya ake takance inganci. Wannan kwarewa tana amfani da wai kawai a kasuwa ba, har ma a sauran fannoni na rayuwa. A wasu lokuta abubuwa da ake saya daga kasuwa ba wai don amfani kai tsaye ba ne, amma don kyauta, don kyauta ko alfarma ga wasu. Wannan.

Kana bin ka'idojin aiki a wurin aikinka? Meyasa wannan tambaya take da muhimmanci? Ka taɓa tunani yadda bin ka'idoji ke shafar ayyukanka, abokan aiki ko yanayi wurin aiki gaba ɗaya? Kuma meyasa bin ko rashin bin ka'idoji keda tasiri kai tsaye a kan nasara da jindadin aiki? Ka'idojin aiki ginshiki ne na gudanar da kowane aiki cikin tsari. Suna bayar da jagora ga ma'aikata kan yadda za su gudanar da ayyukansu cikin daidaito da tsari. Bin ka'idoji na nuna cewa mutum yana da ladabi, mutunci da alhakin aikinsa. Wannan yana ƙara yarda da amincewa tsakanin abokan aiki da shugabanni. Akwai ka'idoji daban daban a wurin aiki. Wasu na haɗa da lokaci, wasu kuma na haɗa da sadaukarwa da nagarta a cikin aiki, yayinda wasu na tsari, sihiri da sadarwa mai kyau. Misali, zuwa aiki akan lokaci, wani bangare ne na bin ka'idoji. Idan mutum yana yawan makara, hakan yana nuna rashin kulawa da lokacinsa dana wasu, kuma hakan na iya rage ingancin aiki. Sadarwa mai kyau kuma tana daga cikin ka'idoji masu mahimmanci, masu mahimmanci. Bin ka'idoji sadarwa yana nufin bayyana ra'ayi cikin ladabi, sauraron abokan aiki da bayarda martani cikin lokaci. Idan ba a bi wannan ka'ida ba, rikici, rikice rikice na iya tasowa. Rashin fahimta zai yawaita kuma yanayin aiki zai zama mai nauyi. Ka'idojin aminci da tsaro na, na aiki na daga cikin muhimman abubuwa dake buƙatar binsu sosai. Ko a masana'antu ne, ofisoshi ko wuraren aikin gona, bin waɗannan ka'idoji, ka'idoji yana rage hadarin, haɗarin hadari da cututtuka. Rashin bin ka'idoji na iya haifar da hadari ga kai, abokan aiki da dukkan tsarin aiki. Buga da kari, bin ka'idojin aiki yana shafar nagartar aiki. Mutum dake bin tsarin da aka shimfiɗa yakan gudanar da ayyuka cikin tsari, rage kuskure da samun inganci. Ka'idoji suna bayarda hanyar da za a bi domin kammala aiki cikin nassuwa da amincewa. Wannan yana ƙara yarda daga shugabanni da abokan aiki. Haka kuma bin ka'idoji na taimakawa ma'aikata wajen haɓaka ƙwarewa da tunani mai kyau. Lokacin da mutum ke bin ka'ida, yana koyo yadda za ayi aiki cikin tsari, yadda ake fiffita abubuwa masu mahimmanci da yadda ake gudanar da lokaci yadda ya kamata. Wannan ƙwarewa na amfani a rayuwar aiki gaba ɗaya. Sai dai bin ka'idoji ba yana nufin rashin sassauci ba. A wasu lokuta, yanayin aiki na buƙatar daidaito da tunani mai sassauci. Misali, lokacin da matsala ta taso wadda ka'ida bata rufe ba, mutum na iya amfani da tunanin ƙwarewarsa wajen yanke shawara mai kyau. Amfani da haka yana nuna cewa bin ka'idoji yana tafiya tare da basira.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Kana amfani da mota, babur, keke ko ƙafa? Kana son tafiya a hankali ne domin jin daɗi ko kana son sauri don isa wurin gaggawa? Kuma me yasa hanya da yadda mutum ke tafiya ke da tasiri a rayuwarsa da jin daɗinsa? Tafiya zuwa wurare abu ne da ake yi kullum a rayuwar mutum, amma ba wai kawai motsi daga wuri zuwa wuri ba ne. Yana dauki, dauke da tunani, shiri da dabarun rayuwa. Hanyar da mutum ke tafiya tana nuna yadda yake sarrafa lokaci, yadda yake kula da lafiya da kuma yadda yake kallon yanayin da yake ciki. Wasu mutane suna son amfani da motoci ko babura saboda sauri da sauki. Wannan hanya tana ba da damar isa wurare cikin lokaci, musamman idan akwai aiki ko taro da ba za a iya jinkirta ba. Amfani da mota na rage gajiya amma yana kuma buƙatar kula wa wajen kiyaye lafiya da bin dokokin hanya. Rashin kiyaye ƙa'idojin hanya na iya haifar da haɗari ga kai da sauran mutane. Wasu suna son tafiyar ƙafa ko amfani da keke, musamman idan wurin bai nisa ba. Wannan hanya tana da amfani ga lafiya saboda motsa jiki na taimakawa jiki da tunani. Tafiyar ƙafa ko hawan keke yakan sa mutum jin daɗi, rage damuwa da kuma samun kuzari. Bugu da ƙari, yana ba mutum damar ganin yanayin gari, mutane da abubuwan da ke faruwa a kusa. Lokaci da mutum ke tafiya yana da tasiri sosai. Wasu suna son tafiya a lokacin safe, lokacin da gari bai cika mutane ba domin gujewa cunsuka, cunkusu. Wasu kuma suna son tafiya a yamma lokacin da rana ke raguwa kuma yanayi ya fi sasanya. Sabin lokaci yana shafar jin daɗin tafiya, gajiya da haɗari. Hanyar da ake shirya wa kafin tafiya tana da mahimmanci. Mutum da yake shirya wa yakan tara hanya, lokaci da abin da zai ɗauka. Wannan yana rage matsaloli kamar ɓatar lokaci, rashin gano wurin ko yin tafiya cikin hanzari maras tsari. Tsari kafin tafiya yana nuna cewa mutum yana da tsari a rayuwarsa gaba ɗaya. Haka kuma yanayin tafiya yana da alaka da lafiya. Tafiya a hankali, kula da hanya da amfani da kayan kariya kamar bel din mota ko kula, ko hulla, hullar keke na rage haɗari. Rashin kiyaye lafiya yayin tafiya na iya haifar da mummunan sakamako ga mutum da sauran masu amfani da hanya. Bugu da ƙari, tafiya zuwa wurare yakan haɗa da ƙwarewa wajen hulɗa da mutane. Idan mutum yana amfani da sufuri na jama'a, yakan koyi haƙuri, sadarwa da wasu da fahimtar dokokin sufuri. Wannan na taimakawa mutum wajen haba, haɓaka basira a hulɗa da jama'a da kuma jin daɗin zamantakewa. Hanyar tafiya kuma tana iya bayyana tunanin mutum da, da bibinsa. Mutum mai hankali.

Mene ne abun farko da kake tunani idan aka tambaye ka mene ne mafi mafi mafi muhimmanci a kasuwanci? Shin samun riba ne? Gamsar da abokan ciniki ko kula da ma'aikata, ko kuwa yana da al'aƙar da dabarun gudanarwa, dabarun kasuwa ko haɓaka alamar kasuwanci? Wannan tambaya tana da zurfin ma'ana saboda kasuwanci ba wai kawai sayarwa da siye ba ne. Kasuwanci wata hanya ce ta haɗa ma'ana, dabaru da albarka. A cikin kowane kasuwanci, abokan ciniki suna da matuƙar muhimmanci. Kasuwanci ba zai yi nasara ba idan babu wanda zai saya abin da ake samarwa ba. Saboda haka, fahimtar bukatun abokan ciniki, sauraron ra'ayinsu da samar da abubuwa da su ke so na daya daga cikin ginshikan kasuwanci mai ɗorewa. Abokan ciniki masu aminci suna ba da taɓaci ga riba da haɓaka kasuwanci a lokaci mai tsawo. Riba wani muhimmin bangare ne amma ba shi ne kaɗai mabuɗin nasara ba. Riba tana nuna cewa kasuwanci yana iya ci gaba da aiki, biyan kuɗaɗen aiki da saka jari a gaba. Amma idan riba kawai ake nema ba tare da kula da inganci ko gamsuwar abokan ciniki ba, kasuwanci yakan fuskanci matsaloli a nan gaba. Wannan yana nuna cewa riba da ɗorewar kasuwanci su ne biyu ke, su ne biyu da ke tafiya hannu da hannu. Ma'aikata su ma ginshiki ne na kasuwanci. Ma'aikata masu ƙwazo da goyon baya da sadaukarwa suna taimakawa kasuwanci ya bunkasa. Mutum da ya kula da ma'aikata, ya ba su oru, ya saurari bukatunsu da kuma ƙarfafa su, yakan gina yanayi mai kyau a wurin aiki. Wannan yana haifar da ingancin aiki da samar da sababbin dab-dabarur, bugu da kari. Dabarun kasuwanci suna da muhimmanci sosai. Yaya za'a kai kasuwa? Ta wace hanya za'a jawo hankalin abokan ciniki? Dabarun talafarashi da samar da koyayyaki na da tasiri wajen ganin kasuwanci ya yi tasiri a ga a kasa. Rashin dabaru na iya sa kasuwanci ya kasa kaiwa ga abokan ciniki ko ya faɗi cikin sauri. Inganci da aminci na kayayyaki ko ayyuka shi ma muhimmin bangare ne. Idan kasuwanci baya ba da kayayyaki masu kyau, abokan ciniki ba za su ci gaba da dawowa ba. Inganci yana gina amincewa. Yana tabbatar da cewa kasuwanci yana da suna mai kyau a kasuwa. Wannan suna na iya jawo sababbin abokan ciniki ta hanyar sharwarri da yabo. Haka kuma fasaha da sabbin hanyoyi suna taka rawa sosai. A yau kasuwanci baya tsaya a wuri guda. Yana buƙatar bin zamani da sababben dabaru. Yin amfani da fasahar zamani wajen tallace-tallace, gudanar da bayanai da samar da sabis mai inganci yana ƙara ƙarfin.

Wane wasa kake son yi? Kana son wasanni mota jiki kamar kwallon kafa, kwallon kwando ko tsalle-tsalle? Ko kana fi son wasanni tunani kamar katun, tambayoyi ko gasa mai rikitarwa? Kuma me yasa zabin wasa yake da tasiri ga jin dadinka, lafiyarka da kuma huldarka da mutane? Wasanni suna da matukar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Ba wai don nishadi kaɗai ba ne, har ma suna taimakawa jiki, kwakwalwa da zamantakewa. Lokacin da mutum ya shiga wasa, yana shiga yanayi na musamman, yana motsa jiki, yana tunani kuma yana hulɗa da sauran mutane. Wasannin motsa jiki suna daya daga cikin abubuwan da suka fi tasiri ga lafiya. Misali, wasan kwallon kafa ko kwando yana sa mutum ya yi gudu, ya motsa tsokoki da haɓaka ƙarfin zuciya da hutu. Wannan yana rage haɗarin cututtuka, yana ƙara kuzari da kuma inganta yanayin tunani. Wasan motsa jiki ba wai kawai nishadi ba ne, har ma yana da amfani ga lafiyar jiki da tunani. Wasannin tunani suna daga cikin hanyoyin haɓaka kwakwalwa. Katun, tambayoyi ko gasa mai rikitarwa suna motsa kwakwalwa, suna ƙara basira, tunani mai zurfi da kwarewar yanki shawara. Mutum da yake yin irin waɗannan wasanni yakan samu damar fahimtar matsaloli, yin shiri da tara dabaru. Wannan ƙwarewa na iya amfani a wurare da aiki. Wasanni na iya zama na mutum kaɗai ko na haɗin gwiwa. Wasan mutum kaɗai kamar katun ko sudoku yana haɓaka ƙarfin hankali da natsuwa. Wasanni na haɗin gwiwa kamar kwallon kafa, talle-talle ko wasan jirgin ruwa suna koya wa mutum yadda ake aiki tare da mutane, yadda ake haƙuri da yadda ake gina haɗin kai. Wannan yana da tasiri sosai ga zamantakewa da rayuwar yau da kullum. Zabin wasa yakan nuna halayen mutum. Wasu suna son wasanni da ke buƙatar saurin motsi da ƙarfin jiki, yayin da wasu ke son wasanni da ke buƙatar tunani da dabaru. Wannan zabi yana nuna irin abubuwan da mutum yake so, ƙarfin da yake da shi da yadda yake kallon nishadi. Wasanni suna koyar da darussa masu muhimmanci. Lokacin da mutum ya ci ko ya sha a wasa, yana koyo yadda ake haƙuri, yadda ake rungumar nasara da rashin nasara da yadda ake yin aiki tare da wasu. Wannan yana ƙarfafa hali mai kyau a rayuwa kamar juriya, ƙarfin hali da adalci. Haka kuma wasa yana rage damuwa da gajiya. Lokacin da mutum ya shiga wasa, hankalinsa na mayar da hankali a kan abin da yake yi. Yana watsake tunani da motsi da rage damuwar yau da kullum. Wannan yana sa mutum ya ji dadi, ya natsu kuma ya ƙara kuzari don gudanar da sauraron ayyuka da kyau.